Ina son yin hutu na a garin Kano. Domin garin Kano, gari ne mai matuƙar daɗi da tasiri, ga al'adu kala-kala, ga kasuwanni daban-daban wanda ya kama daga kasuwar kwari, kasuwar wambai, kasuwar kurmi harma da sabon gari. Ga gidan zoo inda ake kallon dabbobi, ga manya manyan tituna, ga gadoji na zamani wanda ake hawa domin su sauƙaƙa zirga zirga, zirga zirga ta yau da kullum.

Ina kare kai nadaga sauro ta hanyar yin amfani da maganin sauro. Akwai maganin sauro kala kala. Akwai maganin sauro wanda yake na gargajiya, da mutum kuma zai iya ɗaura gidan sauro a ɗakin shi domin ya hana sauro shigowa inda yake. Kuma tsafta tana daga cikin abun da take kare mutum daga sauraye a kusa da shi. Ya kamata murinka yin tsafta sosai a inda za mu kwanta. Sauro idan ya ciji ka, yana iya sa muka zazzaɓin cizon sauro wato malaria.

Sosai ma kuwa ina buga rubutu da sauri. Domin rubutu da sauri abu ne wanda yake da matuƙar amfani sosai musamman ga ma'aikaci. Anaso ma'aikaci ya koyi rubutu da sauri, domin ya samu ya tattala lokacin shi yayi ayyuka da dama cikin lokaci kaɗan, ko a kasuwanci ko a makarantu ana so mutum ya koyi rubutu da sauri musamman ma ga malaman makaranta.

Sosai ma kuwa ina sayan kaya a yanar gizo, musamman ma a manyan shaguna na yanar gizo kamar su Amazon, eBay, AliExpress da masu waransu. Idan mutum ya tashi sayan kaya, zai tafi ya zuwa shagon suna na gizo ya zaɓi kayan da yake so, sannan ya biya kuɗi, ya zaɓi size da kala da ko mai da komai. Za a turo mai idan mutum ya biya kuɗi, ana sa ran in sha Allah zai samu kayan shi cikin ɗan ƙankanin lokaci har ƙofar gidan shi.

Abincin da nake ci da safiya shine ƙosai da kunu da kuma biredi. Idan na tashi da safe, na kan je wajen masu soya ƙosai in siyo ƙosan naira ɗari biyu da kunun naira ɗari. In siyo suga har ma a sa mun yaji a gefe. Sai in dawo gida, in ɗauko filet, in juya wannan ƙosan a cikin filet. Shi kuma in ɗauko kofi in sa wannan kunu sai in motsa da sugar in sha. Wannan shine kayan cina kuma yana riƙe ciki sosai da sosai.

Sosai ma kuwa, waya ta tana daidaita haske. A duk lokacin da wayata caji yayi ƙasa ko ko nike so in daidaita haske na, nakan sa ta a automatic. Duk in na shiga waje mai duhu, ita ma za ta rage haske ta tayi duhu. Idan kuma na shiga waje mai haske, ita ma waya ta za ta yi haske domin inji daɗi amfani da ita. Daidaito haske a waya abu ne wanda yake ba ido damar samun lafiya sosai da sosai. Ya kamata duk mai waya ya san lokacin da ya kamata ya daidaita hasken wayarshi da lokacin da ya kamata ya ƙara.

Muna da bokiti guda biyar a gidanmu. A kowane ɗaki akwai bokiti. Akwai a ɗakin mamanmu, akwai a ɗakin Ummita, sannan akwai a ɗakin yaya Daddy. Guda uku daga ciki na wanka ne, guda biyu kuma daga ciki muna amfani da su domin yin ayyukan kicin. Mukan ɗebo ruwa a ciki sai mu zuba a sauran inda muke ajiyar ruwa, ko kuma mu yi wanki a ciki. Bokitai suna da amfani matuƙa sosai da sosai. Amfani kala kala.

A gaskiya na fi son zama a birni domin birni shine wajen da dai wanda ya fi daɗi yafi ƙauye ta hanyoyi kala kala. A birni zaka samu ilimi ingantacce, zaka je kasuwa kusa da kai, zaka samu kaya masu kyau a birni kuma rayuwar birni a gaskiya daban take da ta ƙauye. Zaka samu wayewa wadda baƙauye, wanda waye wadda baƙauye ba beda ita kuma beda inda zai same ta. Ga makarantu nan kala kala, ga kasuwanni nan, ga ma'aikatu. A maganar gaskiya, mutumin da yake rayuwa a birni ya fi samun dama ta rayuwa fiye da wanda yake rayuwa a ƙauye. Sai dai shi ma ƙauye akwai inda yake da daɗi sosai musamman ta hanyar shaƙai iska mai kyau, noma da cin abinci wanda aka noma da hannu ba wanda inji yayi ba.

A kullum na kan yi tafiya kilomita biyu da rabi da ƙafafuwa na. Domin daga gidana inda nake kwana, zuwa makaranta da kuma wajen kasuwa, kullum na kan yi tafiyar kilomita biyu. Duk mutum mai tafiya da ƙafa za ka same shi yana da lafiya sosai. Domin jini yana yawan zagawa a cikin jikin shi sosai. Jinin shi za ka same shi tsinkakke ba mai kauri ba sosai wanda zai hana mutum jin daɗi. Tafiya da ƙafa yana ƙara sa matuƙan lafiya sosai da sosai. Ya kamata dai duk wanda ya samu dama ya dinga tafiya aƙalla ta minti talatin kullum da ƙafar sa.

Nakan yanke farce sau biyu a sati. Domin ga duk mutum mai tsafta, ya kamata aƙalla duk sati ya yanke farcen shi sau biyu. Domin farce waje ne da datti yake taruwa a ciki. Kuma idan mutum bai sannu ba, bai kula ba wannan dattin, shi zai juya ya koma ƙwayar cuta. Shi shiga cikin jikin ɗan adam ya ringa cutar da shi. Tsafta tana daga cikin imani a addinin Musulunci. Ga duk wanda yake tara farce, gaskiya tara farce ba abu ne mai kyau da ɗabi'a ba a Haushe.

Sosai kuwa ina cin tafarnuwa domin tafarnuwa, a baya ce ta take da matuƙar amfani a cikin ɗan adam sosai da sosai. Ya kamata da duk wanda yake fama da cutar sanyi ko wata cuta ta dangancen hunhu, ya riƙa cin tafarnuwa domin tafarnuwa ta gyara ma ɗan adam jikinshi. Ita tafarnuwa, ko a abinci ka sa ta, za ka ga tana ƙara ma abinci ɗanɗano da armashi. Ya kamata mutane sunriƙa yin yawan ta'ammali da tafarnuwa. Ko mura kake yi, idan ka dafa tafarnuwa da lemun tsami ka sha, to za ka sami sauƙi ta yadda Allah.

Kwarai sosai. Ina ƙwarewa ya tara ƙwayar cuta. Domin kuwa nakan sauke manhaja wadda ake kira antivirus. Ta wannan manhajar idan na sauke ta, takan yaƙi duk wata ƙwayar cuta da take so ta kuso kai cikin wayata, domin ta rikita mun al'amuran waya, tun daga kan files da documents da ma sauran abubuwa. Idan har kabari kyar cuta tayi wayarka za ta rinƙa wasu irin ɗabi'u wanda ba za ka gane kansu ba.

Ina iya ɗaura ƙulli, musamman ma idan ledar da aka bani in ɗaura leda ce wacce take da da'adin ƙullewa, bata da sarƙaƙƙiya sosai wajen kulle ta. Ledojin ma da muke da su wanda ake ƙullewa ai kala-kala ne. Kamar misali akwai leather tuwo, akwai leather soɓo, akwai leather awara, duka akwai kuma baƙar leather. A cikin kamfanin lethers ma akwai Santana da ma sauran su. Leathers ma kala-kala ne wanda ake iya ɗaurewa kuma akan iya ɗaura buhu shi ma. Abubuwa da yawa zaka iya ɗaure su.